To tambaya, "Nawa sa'o'i kake kallon wayarka?" Sa'o'in da nake kallon wayana, ina kallon wayana gaskiya kaman bakwai da digo huɗu hours nake kallon wayana. In this kaga ni kaman sati ɗaya kenan, na yi jimillan ashirin da huɗu hours. In dai ba abun da nake yi to wayana na hannuna ina kallon ta, ko ina waƴansu aikace-aikacen da ya kamata na online, kaman irin wannan aikin da kuke ba mu muna yi. Muna ɗan yin kuma muna ɗan taɓa mining kaman irin sidira mining, su pi. To duk wayana tan hannuna, akwai su ice, zaka shiga wannan, ka shiga ice, ka shiga sinsin, ka shiga su call influence, a shiga su doctor S. Duk dama shi an riga anyi listin ɗin shi tun wancan Disambar da ta wuce ko a Janairu ne aka yi mun dai ci ƙuɗin shi dai. Shi ma din nan ice ne, sai dai sauran mining da akwai kuma wani shima ana ce masa sabon mining ne na Toshi. To ahima duk muna taɓan shi duk lokacin ina kallon waya na ne, akwai chatting kuma da muke yi ta ɗan, cikin WhatsApp, ta cikin Instagram da ta cikin X to shima duk lokacin wayana na hannuna, akwai chatting ɗin da in na shigo WhatsApp kawai sa'o'in da zan ɗauka, ina ɗaukan sa'o'i kaman minti talatin zuwa minti arba'in kawai wayana na hannuna ina shige-shigen abubuwan da zan yi. Zan iya shiga group a wayana aƙalla ba akasara ba gurun group talatin ne a cikin wayana. To duka group ɗin nan, wannan akwai a cikin group ɗin zan iya lissafo wa'insu. Akwai, akwai crypto mayo, akwai more update, ako crypto update, akwai Yusuf update, akwai real musty. To muna da mai gayya, mai aiki, mai cika aiki, Future Bilonia. Akwai group ɗina na nema dai duk da yanzu dai ba ta hannuna sun kulle mun WhatsApp, ba ta hannuna wanda ake kiranta da kasan darajan wayanka. Kawai ba wai mutum wai ya siya waya ba ko ya riƙe a hannun shi, ya wuni. Lafiya lau, kawai wai ba mutum ya riƙe waya a hannun shi ba, ya san darajar wayan shi ya san darajan wayan da ke hannun shi, ya san me za ta kawo mai, ya san kuɗin da za ta kawo mashi, ba kawai ya dinga riƙe ta ba kaman irin wannan, kaman irin wannan, irin wannan aikin da kuke ba mu. To, ko shi mutum yake yi, yana voice ɗin nan zai ƙaru da wani abu, amma kawai ya riƙe mutum waya wai sai ya riƙe waya, ya je TikTok ko ya je wani guri, duk dai ba bai kamata ba. Mutum ya san eh ga hanyar da za ta bashi kuɗi ko waya dai ya san ya rage wani abu. Yana dai da wata inda kuɗi za ta zo mashi, duk da mu ba a rida yi za a biya mu ba, amma muna sa garantti za a biya ko ba a biya wani mutum in yana ɗan saran nan kuɗin da zai shigo mashi. To shima hakan ma yakan sa, mutum ya jajirce wurin ba mu abun muhimmanci. To saoin da nake yi nake kallon wayana, in dai da data da caji, to wayana tana hannuna, gaskiya to, ina aiki da ita ne, ashirin da huɗu hours.

Me kake yi yadda kafin ka kwana? Me kake yi da yamma kafin ka kwana? To, abin da nake yi da yamma kafin in kwanta, a da ina zuwa makaranta inna dawo in kwanta. Amma a yanzu gaskiya ban cika zuwa makaranta ba sai ta kama to, kafin in kwanta, in na dawo daga shago, daga shagon nan zan dawo ɗakina in zauna. In na cafki waya na, zan fara abubuwan online da ya kamata in yi in yi su. Ya akayi, sabi da wawan ci sai a dinga kiran wayan ka a kashe. Ina ta so zan yi amfani da layin nan, ban gan ka ba. Wayan fa. E? Daga kai nake, layukan suna gida. Ɗakko mun in yi in buɗe. Wayan na ka fa. Wayan fa. Ka futo mun da shi anjima. To, idan na ɗauko waya na, na fara da latse latse na abubuwan da ya kamata. Zan ɗan fara shiga WhatsApp, saboda mutane kar su kai musu magana su gaba kai musu reply ba. Nakan ɗan fara shiga WhatsApp, in ɗan yi musu reply na abubuwan su da sukai min magana in ɗan yi musu reply. To, idan nayi musu reply ɗinnan, in nayi musu reply, sai in koma Telegram muje muga updates. Shi ma zan shiga in je in ga wane irin update aka sakan mu na. Sai wanda na buɗe wa a buɗe, wanda ba na buɗe wa ba a barshi na amfani a yi. Wanda ba na amfani ba a ƙyale shi to, ɓacin wannan idan mun ɗan gama da wannan update ɗin, sai in ɗan shiga waya na kafin nan zan je in anso abinci na. Idan na anso abinci na, nazo ina ci, zan ɗan kunna kallo. Ina kallon nan, to, da zarar na gama kallon nan, na gama kai cin abinci. A maimakon in sa stop wata zubin sai in ɗora da kallon nan in ci gaba da yi har sai na gama ni ban ma so ma ni da daddare ma in fara kallo. In dai na fara ni in ban gama ba zan gani kamar wani abu ne. Amma da safe ko da rana, duk lokacin da zan ci abinci zan ɗan sa kallo ne. Iya lokacin abincin nan da na, iya lokacin nan da na, da na ci abinci, lokacin da na fara cin abinci zuwa lokacin da zan gama. To shi shine kenan iya time ɗin kallo na. Na fara cin abinci na fara kallo, na gama cin abinci na gama kallo. Haka nake yi. To amma da daddare lokacin kafin in kwanta in dai ko lokacin kwanciyar yayi kafin in kwanta, in dai na sa kallon nan, in de ba irin za end bane ya ƙare. To duk abubuwan da ya kamata ma in yi, sai dai ya mun cikas ya ɓaɓɓata mun budget. Shiyasa ban cika son ma, son in yi kallon ba. Gwara in shiga whatsapp in zance abinci in dan ka kalla status to shi status wata zubin da ka ga ma zakaje za end ko in kaga dama ka fita to da zaran dai na gama kallon nan.